Na fi son zama a birni fiye da ƙauye. Ai wani ƙauyukan a inda nake nan babu wutan lantarki, babu waya ma da kyar ka samu ka yi kira da shi. Shi ya sa na fi son zama a birni da yake ni na je makarantar boko kuma ina son in ga na yi abubuwan da zai taimake rayuwana. A birni akwai wuta, lantarki, akwai alamura dayawan da ke faruwa kuma zai sa in nema ayyuka da zai taimake rayuwana. Akwai abubuwan masarufi sosai kuma a birni.

Ina iya duba lambar QR dina amma sai na yo scanning ɗin nake iya inga number ɗin. Idan ban yo scanning ba, bana iya gani. Sai in yi amfani da scanner a wayana domin inga number QR ɗin.

Anguwar mu anguwa ce da take da jama'a da yawa. Muna mu'amala da juna sosai. Mun kuma san junan mu da sunaye da kuma inda ka fito. Domin yanayin zaman da muke yi, zama ce irin ta tsintsiyar ɗaurin ƙiɗaya. Akwai amna, akwai sani ya kamata kuma sosai. Jama'an mu suna yawan haɗa kai. Ana samu ayi biyayya duk wani yanayin da akwai aikin da ya kamata a yi a taimakawa wannan anguwa. Anguwan ɗin mu akwai matasa da yawa, matasan da kuma suna da aikin hannu. Ba mu da zauna gari banza a tsakanin mu. Kuma duk wani abun da gwamnati ta ce mu yi domin ganin an samu zaman lafiya wannan anguwa duk muna yin shi. Anguwan layin Zomo ake kiran sunan anguwan nan mu. Kuma gaskiya mun gode wa Allah yanda akwai zaman lafiya ba wani tashin hankali. Duk wani bukata ya tashi muna haɗa hannu duk muyi aiki tare. Mun gode wa Allah da wannan irin zaman da ya bamu sosai.

Lallai kuwa ina son abinci mai yaji sosai. Dalili shine idan akwai yaji abinci yana bani kwarjini da kuzarin cin wannan abincin. Wayansu abincin ne idan na ci amma ba yaji sai ya tayar mun da zuciya. Kaman kifi, ɗanye, duk yanayi idan na ci ɗanyen kifi ko a miya ko an gasa ne sai ya tayar mun da zuciya. Shi ya sa ina yawan son shi idan akwai yaji sosai. Sannan kuma idan na sayi ƙosai ina amfani da yaji a ƙosai ko jam miya idan na yi ina sa yaji. Yaji yana ba da armashi sosai a abinci, yana sa abinci ya yi daɗin ci. Ko da yake wani sa'an yaji yana iya sa dubu ɗan mutum ya yi masa zafi. Amma gaskiya idan akwai yaji a cikin abinci sai in samu ƙarfin ci sosai. Yaji wanda idan aka gyara shi mai kyau yanda ya kamata abu ne mai muhimmanci sosai kuma lokacin sanyi idan ka ci yaji sai ka ji daɗin jikinka sosai. Lokacin zufa kuma bana yawan cin yaji. Amma gaskiya ina son abinci da yaji. Ko ɗanwake idan muka yi shi da yaji muka ci ko kuma garau-garau sai ai mana shi a sa yaji sosai. Wani sa'an ma ni da kaina sai in zanna in yi wannan garau-garau ɗin in sa yaji in ci. Idan na yi miyan taushe haka shi ma sai in sa yaji in ci. Kusan wato kusan kome idan na yi sai in sa yaji kuma yaji yana ba da armashi sosai yana sa in ci wannan abincin daidai yanda ya kamata.

Ina yawan son kallon fim ɗin yake yake ta sojoji ko kuma fim al'adun gargajiyan Hausawa. Ina iya zanna awa biyu, awa uku gaskiya domin in yi kallon fim ɗin sojojin, ganin da ake harbe harbe. Sojojin Amurka da kuma wayan su ƙasashe irin finafinan su da ake nunawa ina yawan son kallo ko kuma in kalli fim ɗin Hausa fim ɗin su ɗan Ibro da su Sigai, in gan yanda su ke sa al'adun gargajiyan Hausawa ya samu ci gaba. Ina mafi matukan son kallon wayan nan finafinan sosai.

Idan na je kasuwa ina siyan kayayyaki maslufi, ina siyan shinkafa, ina siyan wake, ina siyan dawa, ina siyan masara, ina kuma siyan kayan miya in sayi kuka, in sayi yakuwa, in sayi alaihu. Wani sa'an zan je musamman kayan sawa ne zan saya ko kuma takalma. Sannan ina iya in je in siyo su sabulu, in sayo gyada. Duk dai in ya tashi idan na je kasuwa ina da bukata sai in rubuta abubuwan da zan saye, wanda zan yi amfani da shi na yau da kullum. In harkan abinci ne haka kuma zan rubuta in je in sayo su. Abubuwan da zan yi dafuwa duk zan siyo. Ina iya zuwa kasuwa son biyu ko son uku a wata. Amma duk yin hakan bana tashi haka kawai in je. Ina rubuta abubuwan da zan saya domin da zarar wannan kuɗin idan ya shigo hannuna kada in rikice me zan saya in je in yi banza da kuɗin. Shi yasa ina da abubuwa na musamman da na san za su yi min amfani a rayuwa wanda nake rubuta in je in sayo su.

Lallai kuwa ina iya yin iwu sosai. Domin tun ina nan ɗan ƙaramin yaro akwai koguna kusa da mu kuma muna zuwa koyan iwo a wajen da abokanaye na. Babu makamai idan aka tashi makaranta sai mu shirya yanda za mu je mu kama kifi da kuma yanda za mu je mu koya yin iwo. In muka daidaita yanda ya kamata mu yi da zara mun koma gida. Nan ba da jimawa ba za mu je mu haɗu mun san yadda za mu haɗu daga wajen sai mu tafi. Kaman da wasa muna yawan zuwa waɗannan kogunan har na zo na iya iwo sosai. Idan ma aka yi ruwan sama, coci ya cika sosai da ruwa mun wuce taimakon fullani mu cetare da su suna ba mu kuɗi ko kuma su ba mu fura da nono mu sha. Wajen da akwai ruwa kaman haka ya sa ni na koyi iwo. Duk inda na gan ruwa baya bani tsoro gaskiya. Dan na san ina iya yin iwo a ciki ko ruwan da yake nan ya tsaya sit ko kuma ruwan da yake motsawa. Duk dai idan na gan baya tayar mun da hankali. Har ya sa wan su abokanayen mu mun zo mun muna koya musu har su ma suka zo suka iya. In ba mu da abin yi in ana hutu daga makaranta sai mu je mu kama kifi a waɗannan kogunan. In mun gaji da kama kifi mu shiga mu yi iwo muyi wanka mu fita mu koma gida.

Ina kwana a ciki da kuma a waje. Lokacin damina ko lokacin sanyi a ciki nake kwana. Don wannan sa'an ana sanyi sosai. Kuma hakan na zuwan daga watan bakwai zuwa watan goma sha biyu har zuwan watan ɗaya. Ya dangana ga yanayin sanyin da ya zo da kuma ruwan da aka yi. Sannan idan na kwana a waje mafi yawa domin zafi, ƙarshen watan biyu, watan uku da watan huɗu gaskiya ana zafi a wannan wuraren. Wannan lokacin ne nake kwana a waje domin zafi ba za ka iya ka kwanta a ɗaki ka samu kwanciyan hankali ba. Ba ni kaɗai ba har da makwabci. To ka gan jama'a suna kwana a waje kai kana ɗaki kuma akwai zafi? Ai akwai yadda yanayin yake. Sai duk mu koma waje tunda dukkan mu za mu zama masu tsaron junanmu ne. Kamar yanzu da nake magana ana sanyi ne anan. So a ɗaki muke kwana gaskiya muna ma rufuwa sosai idan asubahin ya zo domin wancan sa'an ana yin sanyi sosai. Shi ya sa muke kwana a ɗaki.

Abin da ke ba ni kwarin gwiwa a aiki shine idan na tabbatar cewa ai wannan aikin idan aka gama kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Za a biya kira kuɗi da ya cancanci aikin kuma za a sake kawo irin aikin a sake biyan wannan kuɗin. In na tabbatar cewa ai wannan kuɗin zai biya bukata dina yana ba ni kwarin gwiwa sosai in yi aikin. Kuma idan na san cewa wanda nake wa aikin yana farin ciki da yanda nake yin aikin, haka ma kuma yana ba ni kwarin gwiwa sosai. Domin wajen yin aiki haka ina koyon hulɗa da jama'a, ina koyon abubuwa da yawa.

Kwarai ma, kwarai da sosai ina amfani da sauro net. Ina amfani da shi domin kare kaina daga cutar sauro. Inda na taso da bamu cika amfani da shi domin sauro a wajajenmu ta Adamawa ba sa cika bada wannan ciwon sauro ko malaria sosai. Amma da na zo neman ilimi a jami'ar Ahmadu Bello University gaskiya kusan kowane shekara sai na yi jinyan cutar sauro. Ya sa ni gaba ki ɗaya bana iya kwanciya ko ba lokacin sauro ba idan ba wannan gidan sauro. Sai na sa gidan sauro sosai a kaina, na rufe kaina, na kare kaina daga sauro domin gaskiya sauro a nan garin basaa wasa. Suna iya karya garkuwan jikin mutum sosai. Kuɗin da ya kamata ka ɗauka ka sayi abinci da shi haka za ka ɗauka ka je kana siyan maganin ciwon sauro. Ban ji daɗin abun da sauro suka yi min a wannan garin ba gaskiya. Shi ya sa ni, ni yanzu ba yanda za a yi sama da kasa wai ba ka same ni da gidan sauro ina amfani da shi da kare kaina daga cizon sauro ba. Don sunyi min illa gaskiya illa sosai. Ka duba fa ina iya jinyan sauro, ciwon sauro son uku a shekara kuma duk sai na je na kashe dubban kuɗi domin in ga cewa na samu sauƙi.

A banki mafi yawanci nake aje kuɗaɗe na. Ina sa kuɗi in aje a banki in kiyaye kaina daga yan damfara da kuma ɓarayi. Amma na fahimci cewa banki ba kamar da ba wanda suke iya bada interest a kan ƙima. Yanzu sai dai kawai su yi amfani da kuɗinka a banki su ba manyan ƴan kasuwa su suke riba. Sannan da manyan ƴan kasuwan riban da suke yi nan ba su so su zo su bamu mu ma mu samu interest a kai. Da na gan haka ya sa ni ina jin in sayi dala. Ina jin in sayi coins ana kiran shi cryptocurrency. Nima hanya nake neman da zan kare kaina daga banki su, su more ni.

Ina fin yin kuzari da safe da kuma da yamma. Ya dangana. Mafi yawan da safe ina yawan aikin motsa jiki. Duk ranar da na yi aikin motsa jiki, na jikwar jini sosai. Wannan lokacin ina samun kuzari in yi duk abin da ya kamata kuma a kan lokaci. Haka kuma da yamma. Amma duk ranar da ban samu na yi wannan motsa jikin ba, akwai yanda nake ji jikina yana min kasala. Ba zai sa ni in samu mambar yin duk wani abin da ya kamata ba. Shi ya sa ina yawan motsa jiki ko in je in buga kwallo ko in yi wasan tsalle. Duk dai yanda ya kasance, yanda zan ji jikina yana nan da kyau kamar na soja. Ina iya samun kuzari kowane lokaci na rana. Sannan akwai sa'an da daga safe har yamma ma mai yiwuwa ban yi komi ba. Ba kuzari. Za bani abubuwan da zan iya yi amma ba zan samu ƙarfi in yi wasu abubuwan ba domin ba na da ƙarfi ba. Ba kuzari tare da ni. Shi ya sa idan na gan haka, abu na farko na safe da safe idan na yi addu'a, sai in yi motsan jiki. In motsa jikina sosai in tabbata cewa ai jini na motsi a jikina yanda ya kamata. In na gama yin haka, to a wannan lokaci ne zan je in fara ayyuka da ya kamata in yi.